A'a, ba ni son wuraren hayaniya. Gaskiya, ni na fi son wurare da babu hayaniya, wurin zaman lafiya. Abun da nake so I like quiet places. Ba ni son wajen problem, wajen trouble, rowdy places, noisy place. I don't like such places.

Gaskiya ba, bani son zafi. Bani son zafi kwata-kwata. Lokacin zafi yanda nake jurewa zafi shine wani lokaci za ka ga na tube rigana, ina cire rigana, ina kuma wanka a kullun da kullun. From time to time I go to shower in order to prevent the heat. To bana son zafi.

A yanzu gaskiya bamu wuta da itace. Aaa, mun dena wuta da itace. Yanzu da gas cooker muke amfani. Na mamanta lokacin da mukayi, mukayi wuta da itace. Masu yin wuta da itace sai masu girki da yawa a restaurant su suke wuta da itace.

Waya na yana cika jiya. Waya na yana cika jiya. Duka abin da nake son yi da waya na, ina yin dashi a nasara baya baya disappointing dina. Gaskiya shi ya sa nake son waya nke nan Oppo Android phone.

Duba lambar QR yana da wuya fa. Ba a iya duba nambar QR. Sai dai dai technology ɗin ya yi riɗin ya san, eh, mene ne yake wajen. Duba lambar QR is very difficult to identify.

Ina buga rubutu da sauri sosai sosai. I write very fast. iNa daukan dictation, a duk inda na je, a coci ne, a lecture ne, a seminar, duk ina buga rubutu da wuri, sauri sosai ma.

Ina buɗe taga a ɗaki na. Ina buɗe taga a ɗaki duk lokacin da na dawo daga aiki abunda zan fara buɗe wa kenan. Ina buɗe taga a ɗaki. Eh.

Ina yin wanka da safe. Karfe shida na yi wanka, in zan tafi wajen aiki, amma, in ba zan je wajen aiki ba, ina wanka irin karfe goma, wani lokaci. Sannan da yamma kuma kafin in yi bacci, ina wanka, da misali karfe tara.

Ni a cikin wasanni na fi son wasan ƙwallon ƙafa, wato football kenan. Ni Manchester United fans ne, ina kallon English Premier League. So na fi son wasan ƙwallon ƙafa. Bayan wasan ƙwallon ƙafa kuma ina son wrestling. Ina kallon WWE kullum.

Ina karanta jarida sosai newspapers everyday ina karanta jarida. Jaridan jaridun yau da suka fito Daily News, Trust, Daily Trust, Vanguard. Waɗannan su ne my favourite newspaper, The Blueprint. I read all these newspapers.

Ba mu da Wi-Fi a gida. A ofis ne muke da Wi-Fi. A gida ina subscribing data a phone dina da shi nake assessing internet. Ba mu da general Wi-Fi da muke amfani da shi a gida, sai dai a ofis. Hakan take.

Ina buga rubutu da sauri. Ina taking dictations, ina je seminar, training, workshop. A church in ana preaching, ina daukan dictation, ina rubutu da wuri. Na iya rubutu da wuri sosai. I'm a fast writer.

Ni na fi som miyan ganye wato vegetable soup, na fu som miyan ganye. Ko da yake ina cin miyan kubewa, ina cin stew, ina cin wasu miya amma na fu som miyan ganye vegetable soup shina fu som.

A kullum dai ina shan ruwa, yana kai wa three to four liters na ruwa nake sha kullum. Three to four liters na ruwa a kowace rana. Ranar da ban sha ruwa sosai ba shine two and half liters amma in na sha sosai ina sha har four liters.

A, ni ka nafi son zama, nafi son zama fiye da tsayuwa. Nafi son zama a ofis ina da kujerar zama, a gida ina zama. Na kuso zama fiye da soyuwa gaskiya saboda saurin gajiya.

A'a ina duba sakonni a aiki sau yawa gaskiya. Don ni aikina ina taimakon ko wanne department duk abun da ya shafi kwamfuta, operating their computer, providing technical support. So ana kirana a nan a kirani a nan in je in rectify musu abubuwa. So ina duba sakonni aiki sau yawa a rana gaskiya bani iya kirgawa. Ina fin so goma a rana.

Ni lokacin shekaran da na fi so shine December. Saboda ni Christian ne, ina son December. December lokacin hutu ne. Na kuma son February. February lokacin celebrating of, uh, love ne. 14Th of February. And February is a very short month. So, wannan watannin ne na yi su na fi so a shekara, February and December. December za mu je hutu, mu je mu, mu yi Christmas, mu haɗu da 'ƴan uwan mu, mu haɗu da abokanai, wanda sun jima, yauwa a shaƙata a kuma dawo.

Ni an haife ni a watan April, waton wata na hudu a shekara ke nan. A April aka haifeni saboda haka, April ma yana cikin watan danake so a shekara don watana kenan. A watan April aka haife ni.

Ni na so gudu na fanka number two, wanda ba yi, ba yi gudu sosai, ba yi kuma gudu kaɗan. Yana gudu daidai daidai. Number two shine gudu na fankan da nake so. Fanka na standing fan ne. So one, two, three shine highest. To na fi son two na middle one ɗin.

Ina amfani da Facebook, ina amfani da YouTube sosai. Ina kuma amfani da WhatsApp. Ina amfani da X sosai. A nan na ke samun labarai, updates na abubuwa da yawa. Abubuwa, to abubuwa da nake amfani dasu kenan.

Ba mu da Wi-Fi a gida, amma a wajen aiki a ofis na mu muna da Wi-Fi. A gida ba mu da Wi-Fi. A kan waya na nake subscription na data wanda nake amfani da shi kullum. Ba mu da Wi-Fi a gida. Angwan mu ba Wi-Fi sai dai ofis.

Idan na yi baƙo, ina karɓan su ne kamar haka. Idan suka zo, zan ba su wajen zama, zan tambaye su abin da suke son su sha irin soft drink. In ofarin musu warm welcome, sai in tambaye su me ya kawo su. In kuma wanda na sani ne, na san da zuwan sa, to kawai. Idan ya zauna ya huta, sai mu cigaba da taɗi da kuma magana cikin abun da ya kawo shi.

Irin jakan da nake kai shine jakan baya. Jakan baya nake kaiwa wajen aiki, irin school bag aka. A nan zan sa komai da komaina, su files dina, su, eh, eh, charger na, phone charger and some other documents, my keys all I put it in my bag.

Ina da dabbar gida, ina da kare, ina da kaji. So wannan abu, wannan dabbobi biyun nake, nake da su a gida. Karena guda biyu ne, akwai namiji akwai namace. In namacen ya haihu nakan siyarwa. Kajina broilers ne, ina training broilers, ina ci kuma ina siyarwa. Haka nake yi.

Abun da nake yi da yamma kafin kwana, ina gama cin abinci nai wanka, ina kallon labarai, ina kallon labarai, ina kallon Al Jazeera, ina kallon CNN, ina kallon AIT da Channels in ga news updates kafin in yi barci.

Na fi son gidan abincin Mr. Biggs. A nan nake zuwa cin meat pie da ice cream nasu da kuma yogurt din su. Wani lokaci ma na zuwa sayan fried rice da chicken nasu. Mr. Biggs, to gidan abincin da ni na fi so kenan.

Gina dangantaka da kasuwanci yana son honesty, yana son gaskiya, yana kuma buƙatan mutunci da kai da ƴan kasuwa. To idan kana da, idan akwai mutunci tsakaninka da yan kasuwa, to dole ku gina dangantaka da su kuma kasuwancinka ya tafi daidai.

Ina tauna goro, kola nuts. Ina tauna goro, ina tauna, eh, bitter kola na mijin goro. Babu goron da ba ni taunawa. Amma na fi son tauna bitter kola na mijin goro. Jiya ma na tauna na mijin goro.

Muna samun horo a wurin aiki sosai amma dai ba kullum ba. Duk lokacin da an ɗanyi walwala oganmu ya samu, a, abubuwan da yake so yake bukata ya shigo mai yanda yake so ana mana horo sosai.